Ina san ya agogo, but amma ba ko da yaushe ba. Nakan sa shi ne a duk ranakun da nasan zan fita, irin zan je taro ko biki. Wani dai abu zai ɗan iya haɗa haɗuwar mu a wuri ɗaya, wanda dai kowa zai so ya ɗan fita, ya yi wanka, ya ɗan sa kaya masu kyau, nakan sa agogo a lokacin. Amma dai haka nan zan fita wajen aiki, bana sa agogo gaskiya.

Eh gaskiya ni kam nake cin abinci mai yaji. Gaskiya saboda abinci duk yadda yake da dadi in bashi da taste na yaji ko ka ci shi jinshi zaka ringa yi salaf sai ka bukaci ka kara. A gaskiya ina cin abinci mai yaji. Ina so ma saboda a rayuwa ta indai zan ci abinci nafison danji. Dan yaji yaji yana ɗan tashi shine zai tabbatar min da abinci ya kai min matuka yadda nake so.

Eh ina riƙe riga a aljihun ka. Eh ina riƙewa, gari a ba katon aljihu bane ba ko. Idan katon aljihu ne ai sai saka a ciki kuma ina riƙe a hannuna. Idan kana riƙe riga a aljihun ka, taya riga ta zanna maka? Aljihu fa aka ce wanne aljihu ne zai girma riƙe rigar.

Ina tafiya zuwa wurare, ya danganta idan gari ne dole sai dai na hau mota. Idan kuma cikin gari ne nakan iya zuwa a ƙasa ko na sami abin hawa da idai na san ba zai mun nisar da ba zai iya zuwa ba. Idan kuma ina da kuɗi nakan hau mashin na yi saurin da wuri domin gabatar da abin da ya kai mu. Tafiya ina jin daɗinta musamman a ƙasa gaskiya saboda bana jin gajiya wajen tafiya a ƙasa. Zan iya tafiyata daga nan duk inda na so indai a cikin gari ne kuma babu abin da zan gajiya watayi a ƙasa saboda abune wanda yana riga na saba ma yafi jikina ya riga ya zamemin ma abin da zai iya gaskiya. Ba kowane tafiya bane bazan ce zan yi sai na je a ƙasa. Amma ina zuwa wurare gaskiya a da, amma yanzu gaskiya ina daɗewa ban je wurare ba. Dan zan iya kama hanya daga nan in je gidan abokai unguwa, unguwa a gaishe da su mun sauransu. Amma yaya kake tafiya zuwa wurare na kan tafiya ne a ƙasa. Amma wani abun haɗari yake hawa na ma riga na saba tafiyar na a ƙasa.

Umm gaskiya ne, application inda nake nafi amfani dasu da yawa, nakan amfani da Facebook. Saboda shi gaskiya inde zan zana ina da data zan shige shi a kudu yaushe zanada aiki mana yau shigan shi. Na biyu inashiga WhatsApp, shiga shima inje in sakuye shiga wani uku zan shiga Twitter, Telegram. Su ne mafi yawancin application inda nafi shiga gaskiya a wayana. Gaskiya, ba kowane application nake shiga. Amma wa'anan guda ukun su ne mafi yawancin WhatsApp, Facebook, Telegram su ne application danafi iya shiga awayata sosai da sosai. Saboda su ne suke da abubuwan da nake amfani dasu. Saboda ba kowane yaushe bane gaskiya nake shiga ma sauran, na fi iya shiga Facebook. To shi Facebook da WhatsApp ma rana ban shige su ba in shiga sau goma ko pima gaskiya. Nakanfi so haka ma gaskiya. Bani da takamamen lokacin da zan ce ga, iya kai yade lokacin da nake shiga cikin su. Ko wanne shigar shi nake yadda yakamata gaskiya.

Eh toh, cin abinci a titi ai babu yadda za mu yi tun da mun ri ga mun hi ta nema. Inde ko ka fi ta nema cin abinci a titi dole he kayishi saboda ba za ka dawo gida ka ce, za ka zo kaci ba kuma ƙasancewar wurin da kake sana'a ne. Amma lalla di ba za mu ci a kan titi ba. Ko za mu ce bakamab bakin titi ba ko ina muna cinshi.